Menene babban nasara da kuka samu a aiki? Babban nasaran da muka samu a aiki shine mun samu riba fiye da yanda muka bukata kuma ma'aikata sun sama kuɗaɗe na tafiya ƙasashen waje ƙaro ilimi.

Kana jure wa barkonu mai yaji? Eh, ƙwarai da gaske ina jure wa barkonu mai yaji sosai ma kuwa.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine ina cin abinci akan lokaci, ina samun bacci da ya kamata kuma akan lokaci kuma ina motsa jikina a kowane lokaci domin kiyaye lafiyana.

Menene abun da kake yi don nishaɗi? Abun da nake yi don nishaɗi shine in fita da abokai na mu tafi wani wurin shaƙatawa, mu sayi kayan abinci, mu ɗebi 'yan mata, mu je, mu je swimming pool wurin ruwa kenan sannan mu shaƙata da abokai na.